Gaskiya dangantakarmu da maƙwabtanmu yana da matuƙar ƙarfi gaskiya saboda ba mu samun matsala da su kuma ni, ni ina da matuƙar kiyaye duk wani abin da zai zamo matsala tsakaninmu kuma shi maƙwabcina mutumin kirki ne kuma mutum ne mai kyawun halayya. Gaskiya wannan dangantakarmu ya sa mun zama kamar ƴan uwan juna wanda mun kai shekaru da dama ba mu taɓa samun matsala tare da shi ba. Kuma a duk lokacin da ya samu matsala yakan zo ya same ni ya mun bayani, gashi gashi abin da ke tafiya ga abin da ya same shi. Hatta Hassan Lima idan yana da wani shawarwari yakan zo ya tambaye ni kamar wani ɗan uwansa na jini. To wannan irin dangantaka kaɗan daga cikin dangantakar da ke tsakanina da maƙwabcina kenan.

Gaskiya bana amfani da wani mataimakin murya. Bana amfani da wani murya, zallan murya na nake amfani a ko de yaushe, kowane yanayi idan zan yi abu da murya ta nake amfani da shi ba tare da wani amfani da wani mataimaki ba. Wannan shine bayanin.

Gaskiya ina bacci da rana. Ko wani rana yana, ina so na yi bacci kaman na minti talatin zuwa awa ɗaya da rana wanda yana taimaka mun wajen aiki da gaske da rana. Idan ban yi bacci da rana ba wani lokacin nakan fuskanci kalubale a wajen aikina har nakan fuskanci ciwon kai ko har ya kai ga ba na iya aiki yadda ya kamata a wajen aikina. So bacci da rana wani abu ne mai muhimmanci wanda ko wane lokaci ko ko wane rana nakan so na yi. Sai dai idan aiki ya mun yawa ko ina kan hanya ko ina zuwa wani waje. Amma ko da da aikin ma a hannuna nakan so naɗan samu lokaci naɗar kwanta nayi bacci ko da na minti ashirin ko minti talatin a kowace rana.

Ina son kayan daki masu ƙayatarwa, masu ban sha'awa, masu ɗauke hankali, masu ebakewa, duk wani kayan dakin da zai sa duk wanda zai shigo ya ji ya ƙaunatu da wannan abun. Toh gaskiya ina son irin wannan kayan daki, dai da fulawowi, dai da kujeran zama, dai da talabijin, dai da labulen ɗaki, duk ko da dai da har haske da ke haska ɗakunan. Duk wannan abubuwan ina son irin su a cikin ɗaki, wanda yake sa ɗaki ya ƙawatu yadda ya kamata.

To ayyukana ina kammala su akan lokaci bisa tsarin da na tsara makaina. A duk wani lokaci idan zan yi aiki nakan bi wani tsari wanda ni ne na tsara ma kaina. Wannan tsarin nakan bi, nakan yi tsari kaman yadda zan bi aikina kamar haka. Ko da yaushe nakan duba aiyuka nawa ne zan yi a lokaci ko aiki nawa ne zan yi a wannan lokacin ko a wannan yanayi. To zan bi su daga aikin da ya fi wahala sai in biyo da na bayan shi haka har sai na kammala aikin. To ina farawa da aiki mafi wahala ne kafin sai na biyo shi da mafi sauƙi sai na ƙare biyan shi da mafi sauƙi har sai na cimma burina a wannan aikin. So ta inda nake samun na kammala aikina akan lokaci.

Ina kallon inuwa ta, gaskiya ina kallon inuwana ko da yaushe. To me zai hana ni kallon inuwana? Ai duk lokacin da na shiga rana ko na shiga waje mai haske da zai haska ni, to dole inuwana zai bayyana wanda ko bani ba ko ma wane ne wanda zai kalle ni zai iya ganin wannan inuwar, ba tare da ya samu matsala ba. Ai ganin inuwana haka ai, sai dai idan da tsakar rana ne wanda rana ya tafi ƙodo ruwa har kama ƙarfe sha biyu, to awanni yana yin ƙila mutum ba zai ya ganin inuwarsa ba.

Ina kallon wata da daddare kullum, ba tare da don abin yana matuƙar ban sha'awa kuma yana ban mamaki da abun al'ajabi. Kallon wata ko ganin wata a daddare yana da wani abin da yake da abun al'ajabi wanda ina son kallo a kowane rana, a koda yaushe. Lokacin da wata ya zamo ya cika, wata in ya kai watan sha kwana sha biyar, lokacin da watan ya cika cibcib, girman sa ya fita fari tas, to ina son kallon wata a wannan yanayi. Yana matuƙar ban mamaki.

Kullum ina farkawa daga bacci kaman ƙarfe huɗu na safe. Idan na farka ƙarfe huɗu, to na tashi kenan bana ƙara komawa bacci. Nakan fara da wasu abubuwa da dama daga addu'a, da gode ma Allah da ya sawo na tashi daga bacci, sai na je na yi wasu addu'o'i kuma daga nan sai na wuce na fara yin sallah. Zuwa huɗuɗan lokaci, idan na farka, idan nayi sallah sai na je na yi wasu abubuwa kaman su motsa jiki da wasu abubuwa da dama.

Gaskiya ina son manyan tufafi, irin su malam-malan, irin su Zariya. Manyan kayayyaki da zan samu na saka da hula. Amma dai ina saka ƙananan kaya irin ƙananan kayan turawa amma mafi soyu a gare ni kayan da na fi so, na fi son manyan kayayyaki irin su babbar riga da Zariya da shawaransu, irma in nan kayakin na fi so gaskiya.

Na fi son ɗaki ɗan cif cif, bai yi ƙato ba, bai yi ƙarami ba, wanda kome idan na ɗau saka a ɗakin misali katifa ko kujera ko wani teburi zai ɗauke ɗakin, ya ƙawatar da ɗakin yadda ya kamata. Bana son ɗaki rabkeke mai girma sosai. Bana son ɗaki ɗan ƙarami wanda zai takurani. Ni bana son ɗaki mai wadataccen wuri wanda zai yi mun yadda nake so.

To indai ina cin ba wani abu ne ke ci sosai ba. Nakan ci abincin da zai biya mun buƙata, agur guje da sauri ba wai wani abinci mai nauyi ba. Saboda aikin mu yana buƙatan ba a buƙatan ɓata lokaci a lokacin aiki.

Kullum idan na tashi daga bacci sai na share ɗakina. Ni, ai ba ƙazamin mutum ba ne ba. Ko wane safiya idan na tashi na gama abin da zan yi, nakan share ɗakina. Na gyara, na gyara katifa, na gyara wurin zama, na gyara kujera. Komai sai na gyara shi da kyau da kyau kafin na, na bar ɗakina na tafi wajen aiki. Saboda wannan abu ne mai mahimmanci wanda ko bani ba nakan faɗa wa mutane yana da matuƙar fa'ida. Mutum ya dinga gyara ɗakin shi wurin kwanciyarsa da wurin kwanansa. Ya zamana koda yaushe yana cikin tsabta ba tare da ya barshi cikin ƙazanta ba. Wannan kuma bari cikin ƙazanta ba hali bane ba na wani mai hankali ko wanda yasan ya mallaki hankalin shi.

Madubi guda ɗaya muke da shi a gida. Kawai guda daya ne, bayan shi babu wani kuma shi ana sa shi a ɗaki ne kaɗai. Mu ba mutane za zamu, koda madubin da kawai shine wanda yake ɗaki kuma wannan mata suke amfani da shi. To a wani dalili za mu tara madubi a gida? Eh ba wani abin birgewa bane ba tara madubi da yawa a gida.

Aito a cikin abubuwan motsa jiki na akwai tsallen iya. Yana daga cikin yawan da nake so yi a duk lokacin da zan yi tsallar da igiya Kuma yana taimaka mun wajen ƙarfafa ƙafafu na idan zan yi motsa jiki. Shiyasa kowane lokaci nake son amfani da shi kuma na iya shi sosai sosai.

Gaskiya na fi son alƙalami. Fensir ai na yara ne, yaran firamari ko nursery. Amma alƙalami wannan na ƴan sakandare ne ko manyan mutane. Amfanin fensiri ma yara shine idan sun yi kuskure su gyara, kai kuma da kake babba idan ka yi amfani da alƙalami tu ba'a maganan gyara saboda ka san me kake yi. Kuma ba a so ka yi wani kuskure a duk lokacin da kake rubutu. Ai alƙalami yana da matuƙar amfani a duk lokacin da mutum zai yi rubutu da shi. Amma fensiri kowa ya san fensiri na yawanci idan mutum zai yi koyon rubutu ne, ko da babba ne ko yaro. Amma mafiya yawan lokuta masu amfani da fensiri masu koyan rubutu ne.

Gaskiya ina son wasan gudun mota da wasan tseren doki da wasan bal. Akwai wasanni kala kala da nake so. Suna nan da wasan gudu, da wasan kokawa, da wasan tsalle. Akwai wasanni da dama da suna nan da yawa gaskiya. Idan na fara lissafo su ai sai mu iya kwana yanzu ban gama jero su ba gaskiya. Amma akwai wasannin da na fi so sune kamar wasan gudun mota da wasan doki. Toh wannan wasannin gaskiya a cikin wasanni ba irin wanda na fi so kamar su.

Ina wanke tufafina kullum, ko dayake ba kullum ba. Ko wane baya sati nake wanke tufafina. Amma akwai kamar gajerun wanduna na sukan nakan wanke bayan kwana bibbiyu. Amma ban cika wani wanke tufafina a kowane lokaci ba. Nakan wanke shi ko sati sati ko bayan sati bibbiyu. Nakan duba wanda suke datti sai na wanke su.